Kamar dai yadda muka sani kuma muka yi imani, ita tafiya iko ne na Allah. Amma kuma mu muke tsara wa kanmu domin zuwa yin biyan wata bukata ta mu ta dabba wacce ta shafe mu ko ta shafi 'yan uwanmu. Tafiyar da na taɓa yin shiri bata yiwu ba. Abubuwa ne kaɗan suka hana ni tafiyar. Na farko, akwai rashin samun tikiti na jirgi wanda na yi booking amma lokacin ya zo aka ce ba zai samu tashi ba saboda bai sami yawan mutanen da yake so ba. Na yi takaicin rashin tafiyar nan saboda tafiya ce mai muhimmanci wacce ta haɗa da kasuwanci, da zumunci da kuma zuwa wurin gaisuwar abokina da ya rasu. Abubuwan nan uku na shaƙudurin cewa zan yi su kuma ina cikin alfaharin yin su saboda duka abubuwa ne masu kyau, abubuwa ne da ya kamata in yi a kan lokaci, abubuwa ne da na tsara zan yi su a wannan lokaci. Na gama tsara komai, na yi booking jirgi da zai kai ni zuwa Lagos. Sai dai kash! Kowa da nashi tsarin. Kana tsarin tashe kuma Ubangiji yana nashi tsarin. Haka na je filin jirgi na yi ta jira, da farko dai an ƙara mana awa ɗaya. Ba a ƙara yi mana magana ba sai bayan awa uku aka sake ba mu wata awa ɗaya. Wannan awa ɗayan ita ma ta ta zama awa biyu, a ƙarshe dai har dare yayi mana aka ba mu haƙuri tare da cewa jirgin nan ba zai samu damar tashi ba saboda yanayi, wato na hazo. Jirgi ba zai iya tafiya a wannan lokacin ba saboda babu kyakkyawan yanayi. Na ji zafi matuƙa na rashin samun wannan jirgin. Na yi taƙaici ba kaɗan ba saboda na rasa abubuwa da yawa, abubuwa da yawa da ya ƙunshi kasuwanci. Kasuwanci ne zan yi wanda zai kawo mun riba kuma zai kawo mun ƙarin kostoma a wurin kasuwanci na da ƙarin cinikayya da kuma sanayya da ƙulla alaƙa ta kasuwanci. Sai dai kash! Wannan rashin samun damar tashin jirgin ya sa mun rauni mai tsanani a cikin zuciyata, wanda sam ban ji daɗin hakan ba, kuma ban yi alfahari sa hakan ba, kuma naji takaici matuƙa. Amma sai na bar komai a wurin Ubangiji. Na ce tun da shi ne ya ƙadarta hakan, na karɓa kuma na yarda. Na shirya na koma gida. Sannan taƙaice na biyu da na yi shivne zumunci da zan je. Tabbas ina da 'yan uwa a Lagos. Kawunnaina suna Lagos wanda nake daɗewa ban kai musu ziyara ba. Sakamakon kasuwanci bai cika zuwa inda suke ba. Shiru-shiru dai sai wannan lokaci na samu dama kuma na sanar da su cewa zan zo Lagos ga rana ga lokaci har tikitina na nuna musu domin su samu tabbaci sun yi murna matuƙa musamman ma 'ya'yansu wanda su kuma ƙannai ne a wurina. Amma in ba su labarin cewa wannan tafiyar bata samu baya musu taƙaici matuƙa fiye ma da ni. Sun yi taƙaici. 'Yara ƙanana sun yi kuka na cewa sun yi kewata kuma suna so su gan ni. Wannan abin ya karya mun zuciya sosai. Na ji ina ma zan iya tafiyar nan ko da a ƙafa ne. Sai dai hakan ba zai yiwu ba kuma ba zai samu ba. Dole ta sa nayi haƙuri ba tare da zuciyata na so ba. Sannan taƙaici na uku na rashin yin wannan tafiya shine zuwa wurin gaisuwar abokina. Ina da aboki wanda muka tashi a tare cikin unguwa ɗaya gari ɗaya. Shi kuma sai kasuwanci ya kaishi a Lagos sanadiyyar sanadiyar yayansa da yake can ya maida shi a Lagos. Yana ya koya mashi kasuwanci sai ya zauna a can yayi aure har Allah ya karɓi rayuwarshi na ji zafi matuƙa a lokacin saboda rashin damar zuwa nisa da kuma rashin lokaci. Amma da na samu wannan lokacin na yi niyyar in je kuma.

Al'adar raba nama a unguwar mu a babbar Sallah, al'ada ce babba, mai muhimmanci, mai lada, mai kuma daɗi wadda aka ɗauke ta a matsayin addini. A kowacce babbar Sallah idan muka tashi da safe, mukan fita mu je muyi wanka, mu saka sababbin kayan mu, mu fita sallan idi. Za mu je sallan idi mu dawo a kalla ƙarfe tara. A lokacin ne kowa zai fara fitowa da dabbobi. Misali, rago, tinkiya, sanuwa, akuya, bunsuru. Shi ne mafi yawancin abubuwan da ake yankawa. Amma kuma wasu suna yanka raƙumi. Duk da ba kasafai ne ake samun raƙumi ba a cikin abubuwan da ake yankawa. Wai yanka wannan naman shi ke bada dama wurin nuna ma mutane cewa lallai babbar Sallah ta zo. A lokacin za ka ga farin ciki, fuskokin mutane da jin daɗi da annashuwa domin ana murna za'a ci nama. Ko da ba ka yi Sallah ko da ba ka yi yanka ba to tabbas za ka ci nama ka yi ma. Bayan wannan lokaci daga inda a ka ce ma la'asar ta yi, abin da ya tafi zuwa magariba ko ina kanufa a cikin santa unguwar mu za ka ji ƙanshin nama ne kawai yake tashi. Daga inda magariba ta kusanto kuma an fara rarraba ma mutane nama. To da akwai wanda suke raba naman a matsayin ɗanye su kuma a lokacin azahar ne suke fara raba nasu. Sai dai ba za ka iya cin shi ba saboda ɗanye ne har sai ka sarrafa shi. Sakamakon haka wasu su ke fara sarrafa shi ya zama daidaitce, mai daɗi kuma mai amfani wanda kowa aka kai ma wa cikin farin ciki zai karɓa a nan take ya cinye shi kuma ya godiya ga Ubangiji.

Ƙetare ruwa da jirgin ruwa abu ne mai nishaɗi mai kuma tsoratarwa mai fargaba mai kuma jin daɗi a lokaci guda. Yawancin mutane suna da tsoron ruwa musamman idan ruwa ne mai yawa. Kamar a garinmu muna da dam wanda babban koge ne na ruwa wanda ba za ka iya ganin ƙarshensu ba. A lawwai a yawanci lokutan sallah ko kuma lokutan wasu bukukuwa mukan je domin hawa jirgin ruwa. Wannan jirgin ruwan nan yana tafiya cikin ruwa. Eh, nisa sai ya kai wani zango ya yi tafiya ta wani zango a cikin ruwa wanda du da haka ba za ka iya ganin ƙarshen ruwan nan ba. Idan ka taɓa ruwan za ka ji sanyi, za ka ji daɗi. To amma mafi yawan lokaci wannan nisan tafiyan yakan zama abin tsoro ga wasu. Wasu zasu fara rufe idanunsu, wasu suna ƙara saboda tsoron ruwa sun gan su a tsakiyar ruwa. Saboda faɗawa a cikin ruwa abu ne mai sauƙi kuma abu ne mai saurin kashe mutane. Yawancin mutane ba su san yadda za su yi ba in sun faɗa. Kuma a cikin ruwan nan ana tsammanin akwai kadoji akwai kifaye manya wanda za su iya cinye mutum ko kuma su kashe ki wannan shi ne yake ƙarawa mutane tsoro. Kuma yawanci ana amfani ne da jiragen ruwa na gargajiya wanda ake yin su da katako. Wasu kuma suna amfani da jirgi wanda ke amfani da injin amma shi ma na gargajiya ne. Yawan san kuɗi ko kuma saurin mutane na jefa su cikin haɗari. Wurin hawa jirgin fiye da kima wanda idan aka yi wata tafiya sai ka ga jirgin ya nemi ya nitse a cikin ruwa ko kuma ya kife da mutanen da ke ciki. A lokacin ne za ka ga tsoro, tashin hankali da farkaba a cikin wannan idanun wannan mutanen wanda ba abu bane wanda ake so. Ana so a yi farin ciki, a ji daɗi a lokacin da ake yin abun da ake so. Amma wannan yana ƙara ruɗa mutane wani lokacin kam.